Eh, kujera na suna da daɗi kuma suna da daɗin zama. Ina zama akai kuma ina jin daɗin zama sosai saboda laushu da kuma abubuwan da ke gudana da cikin kujerun yana da kyau zama.

Wai bana ƙirga sau nawa nake amfanin da waya, amma ba lokacin da na gani na da alaƙa da waya kuma ya kamata in yi amfani da shi. Dole sai na yi anfani da shi, yi ayuka da ni ke so a lokacin da ni ke so.

Ina yin bacci da rana amma ba kullum ba, sai zuwa zuwa inda na samu lokaci kuma inde akwai waje da lokaci na da zan yi bacci, zan yi bacci amma ko bai ishe ni ba gaskiya.

Eh muna da fanka a cikin ɗaki, a kofan ɗakin mu muna da fanka wanda muke amfani da shi kuma yana shafa duk gidan in an kunna saboda zafi.

Be gaske na zan buɗe instagram amma ko da yaushe ba. Ram kanu nufin gunde gaske ya yiwu dole sai na kulle taga saboda tsaro. Kar iska sushiga, amma inbanda haka muna tsoro muna buɗe taga gaskiya.

Eh, ina cin salati gaskiya saboda yana da daɗi kuma ina jin daɗin cin shi. Saboda haka ina samun dama cin salat, ina cin sa sai ina ci ne.

Ni gaskiya ranar Juma'a ne nafiso cikin mako saboda ranar Juma'a ranar mune mu musulmai kuma ana riƙe cikin ranakun da ake da muhimmanci wajen mu shiyasa nafison ranan.

Babban nasarar da muka samu da aiki da ce muna samun cin buhunmu ko wani shekara akwai aiyuka da aka samu kuma akwai manyan da muke so mu kai kuma muna iya munakai wajen nan.

Gaskiya ban iya jure zafi sosai. Amma indan zafi ya yi waya inada fanka kenan wanda nike chajawa sai inyi amfani da shi. Hakane nake maganin zafi amma ban iya in jure wa zafi gaskiya.

Ina yi wafe cikin zance yana yi kuma yawani biyu ba a kullu ba kuma ba kodaya shi ba, saboda yana fi son yi waƙa a waje kowa na ji, in buɗe bakina a haka, sai ga waƙa amma a zuciya na ban cika yi ba.

Eya haifi ne a wata na biyar cikin shekara, a rana farko cikin wata na biyar da ke haife ne rana nazo duniyana gaskiya kenan.

Eh ina son zama kusa da tsakar gaskiya saboda cikin aman cikin zafi ne. Idan ana zafi dole sai mutum yasamu wajen mai yi iska. Amma inda ba lokacin zafi ba, nafi so ace kowa sai ya koyi yadda babu taga sani zona.

Eh ni gaskiya na magana waƙa lokacin wanka, da yake addini na ba i, yadda mutum yana magana cikin gina wanka ba saboda haka ina iya babena inda yake mata kuma bana yiwuwa waƙa cikin lokacin wanka.

Lokacin da nike yankan albasa da wannan wuƙa, da yake yawancin mutane hakan nan ne ba ni kaɗai ne ba amma saboda ya balbasa gaskiya yana ɗan sa mutum kukan hawaye lokacin yanka wa.

Gaskiya unguwar mu ta na da kyau kuma mutane suna sha'awan zuwa unguwar mu saboda yin yanayi da yake ciki kuma yin tsaftar da yake cikin unguwar mu.

A'a ba yana yin hakan tufafi ba saboda ya aikin ɗinkin na ba aikin abane ba saboda haka ba ya ɗinkin tufafi ba kawai suka yi ɗinki kasuwa kake yi.

Ina kammala aiki a lokaci da inda nake aiki kuma ina sa kamar ina yi man ina yin kaina sa lokaci wai lokacin da nake son in gama saboda haka shi yake sa ni in kammala aikin nan cikin lokaci.

To ina son abinci mai yaji amma ba yaji nan sosai bane ba. Ba cikakken yaji ba sai yaji wanda da yake da dankadan ba wa yaji da yake da yawa ba gaskiya.

Ina son wasanni mafi yawa kuma inda wasa ne ba wanda ba na son. Amma wanda na fi so cikin wasanni ita ce wasan ƙwallo ina so shine tsamayi na kai mun sha sani kaso ɗin tara.

Lokacin da na samu dama ko kuma inda na ga yayi ƙasa ya kamata in charger shi, sai in charger. A ba ni dai tabbas bu lokacin gaza nike charger wa, ba lokacin da zan charger wayata.

Eh ina karɓan kine kira, kira ne a lokacin da yakamata in karɓa kira, da yake bana ƙirgawa lokacin da ake buƙata na kawai sai a kira ni kuma ni kuma sai in ansa hakane nake ansa kira a wajen aiki.

A'a bana yi a kashe lokacin bacci saboda mutanen da suka bacci da su take, suna son shida da cike bana yi a gashi inda na zo lugan bacci ni kuma na san bana yi, gaskiya bana yi.

Ni inasa turare kullum a gida saboda ƙamshin tsurarren nan yana ɗan sani jin daɗi saboda haka ina son turare saboda kasan ƙamshin turaren nan zai sa mutane su dinga jin daji indai suna zuwa gurina.